Eh ina fatan samun cinyawa. Ko cinyawa ko cinyawa? Ni ba gane ko cinyawa ko cinyawa kuka ce ba. Ina fatan samun alheri sosai.

Eh ina sanya safa amma a lokacin sanyi kawai. A lokacin zafi bana sa safa. Saboda ga sanyi safa ta fi daɗi. Tana kare ma mutum sanyin tafunan hannuwa ne da tafunan ƙafafuwa ne.

Eh to ni kam wurin aiki a makaranta ce. Akwai azuzuwa na karantarwa. Lokacin da ni karantarwa, aikin makaranta akwai, akwai ofis na shugaban makaranta, akwai ofis, ofis na malamai.

Eh ina iya amfani da kwamfuta. Da keyboard da a amfani da shi ko mouse duka ina iya amfani da kwamfuta. Musamma wannan lokaci amfani da kwamfuta ba wani wahala gare shi ba saboda wanda duk ya iya amfani da waya yana browsing abubuwa yana iya amfani da kwamfuta.

Eh sosai ina iya waƙa cikin zuciya. A kasari da yawa waƙa takan zo min cikin zuciya. Ko ta fim ɗin da na kalla, sai in ga waƙa tana ta ta wuni cikin zuciya. Nakan sau Nakan yi waƙa cikin zuciya.

Eh, kullum sai na duba kalanda kullum babu wannan safiyar, saboda ta nan ne za ka gane date ko kwanan wata nawa shike. Ta hanyar kalanda ka ka fahimta in kana da wani occasion wanda an ka samu date sai ka kama diba kalanda.

Ina amfani da tsintsiya mai ƙwari ta kwakwa, muna ce mata tsintsiyar kwakwa. Tsintsiya wadda aka riƙewa ga hannu sai a yi ta sharawa a ɗuƙa. Tana ta fi saurin aiki da tsaftace wuri.

A'a, na fi son zama bisa tsayuwa. Na fi son in zauna bisa tsayuwa. Saboda in ka zauna, duka gaɓɓan jikinka za su fi hutawa bisa tsayuwa. In ka yi tsaye da ƙafafuwan ka, nauyin jikinka zai koma ga ƙafafuwan ka wahala. Zama ya fi tsayuwa. Na fi so in zauna a kasari bisa tsayuwa, duk da ina iya tsayuwa kuma ina iya daɗewa tsaye amma na fi son in zauna. Mutane da yawa za ka ga suna, suna tsaye musamman malamai daga ka.